Gaskiya bana kuna Bluetooth kullum. Ban cika yin aiki da shi ba. Ina yin aiki da headphone haka wani sa'in, ko kuma in yi amfani da normal sound na MP1 da ake aiki da shi. Bana aiki da Bluetooth akai-akai.

Ban cika duba wannan ɓangaren ba amma mukan iya duba shi lokaci zuwa lokaci amma ba kowane lokaci ba ya nai hu ba wai daily ake duba shi. Muna duba shi ne time to time.

Eh ina cin tafarnuwa, ina aiki da ita sosai don nakan iya haɗiye ta mahaka. Nakan iya hadde ta hakan ta zala ba tare a cikin abunci ko wajen abinci ba.

Eh nakan iya samun sa'o'i takwas haka. Nakan iya samun takwas amma ba a lokaci ɗaya ba daban daban. Nakan iya samun takwas zuwa tara saboda ina operating da waya sosai.

Mukan yi hakan ne su da dama. A kwai lokacin da muke yinsu da yawa lokacin kuma da ba ayinsu da yawa. Su ya danganta ne da irin, yadda aka doki kai ya ciki gaskiya. Ya danganta a kwai lokacin da ba ma ayi.

Eh, a kayan marmari wanda ake da su wanda na fi ƙauna, abarba ce, wanda ake ce mata da turanci pineapple. To, tafi burge ni dai gaskiya fiye da sauran abubuwan da ake da su, sai kuma kankana haka.

Eh, kalmomin sirri ina yin taka tsantsan da su, sannan ina riƙe sa a kaina gaskiya. Ina yin ƙoƙari in haddace abinda na samu, nba wai haka ran damali kawai nake sawa ba. Lambobin sirri na sirri ne, ina ƙoƙarin kiyaye su.

Eh, wajen aikin mu akwai al'umma sosai. Sannan kuma muna aiki da irin injuna haka irin kamar cycler, jigsu, proscotin mashin da sauransu. Duk muna aiki da irin waƴannnan abubuwan.

Bana yin wannan fakicin ɗin na tufafi bana yi. Amma dai akwai in mutum ya yi hakan baya damuna. Idan mutum ya yi, ba ma cewa me yasa ya yi. Amma dai ni bana yi. Bana yin wannan packaging.

A'a bana iya busa tsaki, bana iya busa shi amma nakai ban taɓa gwada ba ni gaskiya saboda ba aikina bane ba amma na ga wasu kan yi haka. Ni dai ban taɓa gwada ba. Ka ga ban iya ba kenan.

Eh muna wannan, muna sha mun samu amma kuma yawanci gaskiya bamu da su anan. Bamu da irin waƴannan abubuwan kamar musamman ruwan kwakwa da ruwan wasu abubuwa duk muna sha in mun samu. Sai dai fruit haka wanda ake blending a tace. Shi ma wannan kuma sai na siyarwa. Mukan samu mu sha amma a wata ma wani zubin ka kan iyayin watanni baka same shi ba.

Eh, abyn sha abun da na fi so zuma ne, wanda da turanci ake ce mata Honey. So mu a nan ita tana ɗaya daga cikin abun da gaskiya na fi son in sha zuma. Sai kuma irin abubuwan kayan na marmari wanda ake da su kamar rake da waye wanda ake da turanci ake kiransa da Sugar cane.

Yawanci da daddare nake sawa gaskiya. Da daddare nake sata kafin safiya ta cika. Daddare haka kamar lokacin da ake kawo wuta karfe sha ɗaya na dare. Mu anan. So wannan lokacin kn kasa kafin safiya wayar taka ta cika. Kafin nan mutum, nan mutum ma yana bacci.

Eh muna zuwa aiki akan lokaci, musamman a ce akwai ayyukan a ƙasa. Mukan zuwa kamar ƙarfe tara haka, eh kamar goma dai haka zuwa sha ɗaya na rana. In kuma da azumi ne gaskiya ana futa da wuri saboda a tashi da wuri around six to six ake yi.

Eh muna fita shine muke fita kamar ƙarfe takwas zuwa tara, ya danganta da irin lokacin da aka samu amma mukan iya kai har sha ɗaya na, na rana wani time ne saboda wasu ayuka da ake ƙara sawa a cikin gida kafin a fita kasuwa.

Eh abincin rana, mu kan iya cin shi kamar karfe huɗu haka zuwa karfe uku na, zuwa biyu de zuwa uku ne na rana PM kenan. Saboda wani zubin ba ma karya ba da wuri, ba ma yin breakfast da wuri. Dalilin da ya sa muke ɗaukar dogon zango kenan zuwa har karfe uku na rana.

Eh, ina kwana a kan katifa ne. Shi ba gado ba kuma shi ba ƙasa ba. Saboda gado ana magana kamar abin da za a sa wani abu a ƙasa a ɗora katifa. So wannan single ne guda ɗaya a ƙasa kawai. Katifar ce kawai a ƙasa amma babu wannan, wannan ɗin gadan.

Eh a ba ma mika wayan mu ajiya. Ba ma mika shi ajiya. Muna yin riƙe shi a wajen mu ne muyi caji a wajen mu. So ba ma irin wannan bada shi nan wurin mu karɓo shi hanan. Muna aiki da wayan mu ne a wajen mu kawai.